Assalamualaikum warahmatullah. Eh, ina kulle ƙofa kullum kuwa. Ai ba so daya ba ma, ban so biyu ba saboda idan ya kasance zan fita, zan kulle ƙofa. Da safe. Na fita, sannan kuma idan na dawo shima na buɗe, na shiga gida shima ina kuma kulle ta saboda mu ƙwataƙwata ma ƙofofin mu a kulle suke. Koyaushe a kulle suke ba ma a buɗe su, sai dai idan baƙi ne suka zo, to za su buga ko kuma su yi nokin, sai kuma a zo a buɗe. Amma mu koyaushe ƙofofin mu ma a rufe suke ba a buɗaddu ba unguwa ce da ƙofa take a buɗe a buɗe ba. Koyaushe ƙofofin unguwa a rufe suke. Duk lokacin da mutum ya zo yana son ya shiga gida, to sai ya yi nokin tukunna an buɗe masa sannan sai ya shiga. Saboda haka mu koyaushe muna rufe ƙofa, ƙofa a rufe take. Sannan bayan haka kuma, da daddare lokacin da za mu kwanta bacci, to muna rufe ƙofofi duka. Da na ci na ƙofar gidan da na cikin ɗakuna duka muna rufe shi saboda tsaro. Da haka mun ina rufe ƙofa. Kowace ƙofa ma ni sai na rufe ta sannan nake samun natsuwa sai kuma na kwanta. Amma mu ma'abota rufe ƙofa ne koyaushe. Idan muna cikin gida za mu rufe ta, idan ma muna waje mun fita za mu rufe ta, idan mun dawo sai mu buɗe. Sannan idan muna cikin gida muna rufe ƙofa ta yadda duka wanda ya zo zai shigo sai ya yi nokin. Idan ya yi nokin sai a buɗe masa. Amma muna rufe ƙofa koyaushe. Koyaushe ƙofofin mu a rufe suke. Saboda shi rufe ƙofa yana da kyau ka yi shi saboda tsaro. Mutum da zai kasance ya bar ƙofar gidansa a buɗe ko ta ɗaki. Ta ƙofar ɗaki in dai fita zanyi to sai na rufe ta. Sai idan ya kasance ina cikin gida, to shine zan rufe ƙofar gida amma ta ɗakin ba zan rufe ta ba saboda ina ciki. Amma in dai fita zanyi to har ƙofar ɗakin ma rufe ta nake yi. Sai an zo anyi nokin sannan sai in buɗe. Haka ma da daddare. Da daddare ma ina rufe ƙofar, ƙofofin gidan gaba ɗaya. Ƙofar gida, ta ɗaki, ta ɗakuna duka, ta falo duka ina rufe su. Sannan ƙofofin kicin ma haka. Na ɗaki koyaushe ina rufewa ko da ace ba fita zanyi ba. Suma koyaushe ina rufe su. Rufe ƙofa yana da fa'ida. Misali kamar kicin ba zai bar ƙudaje su dinga shiga ba. Sannan toilet ma haka. Idan aka ce ƙofa tana rufe, duk wani ƙudaje da za su shiga su kwaso datti. Ba za a ba su damar shiga ba, ba za a kuma ba su damar futowa ba. To shi rufe ƙofa yana da fa'ida. Idan ka rufe ƙofofin ka to ka suturce gidanka. Misali da daddare irinn a samu masu shiga gidajen mutane, to idan ka, gidanka yana rufe babu wanda zai shigo maka balle ya maka sata. Rufe ƙofa ina da.

Eh, ina son zama kusa da taga. Saboda babu kuɗi ni a hannu na saboda ita taga, hanya ce ta samun iska mai lafiya. Misali, idan ya kasance kana jin zafi haka ko kuma ya kasance gari ana zafi. To idan na zauna a kusa da taga, ina jin daɗin zama kusa da taga saboda zan samu. Zan samu na sha iska. Iska mai kyau za ta shigo. Zan sha wannan iska mai kyau kuma duka wannan zafin da nake ji da gumi zai ɗauke. Ina son zama kusa da taga sosai saboda iska wacce take hurawa, iska ce da take ƙara lafiya a jikin ɗan adam. Don haka ina jin daɗin zama kusa da taga in sami iskan nan sosai. Ya kasance iska ta ko'ina ina jin ta. Misali, ko da a mota ne idan ya kasance ina kusa da taga, to ina jin dadin zaman nan sai kaga iska tana shiga ta ko'ina a kusa da taga. Amma zama ba a kusa da taga ba daga ciki yana sa mutum ya ji zafi ya dame shi, ya ji takura. Shi isa ni nake zama a kusa da taga koyaushe. Ma'abociyar zama kusa da taga ce ni. Ina zama kusa da taga saboda in sami iska ta ko'ina mai shigowa. Shi isa nake yi, zama a kusa da taga. Eh, sosai ina zama kusa da taga. Ina son zama kusa da taga, saboda misali ko a wajen aiki idan ina aiki wannan zaman da na yi a kusa da taga yana taimaka min ina iska zata dinga shigowa. Ina, ina yin aikina sosai ba tare da wata matsala ba. Don haka ina jin daɗin zama a kusa da taga sosai. Nake jin daɗin zama a kusa da taga. Zama a kusa da taga yana taimakawa ka sami kyakkyawar iska. Sannan ka yi aikinka a cikin natsuwa ba tare da zafi ba, ba tare da binni binni da zai takura ka ba. Ina son zama kusa da taga sosai. Yana taimakamin wajen yin aiki a natse mini wajen yin aiki al'adu.